Eh to in maganan tafiya ne, ya danganta daga ina ne zan je. In wajen na da nisa sosai, sai in ɗau mashin ko kuma in shiga motan haya. Amma in kusa ne In kuma zan iya takawa, sai in yi ƙoƙari in taka saboda in ɗan motsa jiki ta hanyar nan.

Eh to gaskiya yanzu ban tara gashi sosai, amma lokacin da na ajiye suma, na kan wanke gashin kullum sannan in saka mai dan kada ya cukurkuɗe da zai fara yi kamar ƙuraje. Amma, sai kai na yazo fara mun ciwo, shiyasa na daina ajiye gashi. Shi kuma gashin hammata da na mara bayan sati shida-shida ni ke askewa saboda tsafta.

A gaskiya bana yin kira da video in ba wai ta kama bane. In ana son in yi bayani akan wani aiki haka, sai takama na ke yin kiran bidiyo. Amma don in yi wai saboda ina magana da abokanai ko 'yan mata, ba na yin shi man da lokacin ɓatarwa.

Eh to ai, abin da ya ce muhimmanci, muhimmiya in kana magana da mutane shine ka ba mutane girmansu su ma su haka naka girma. To ahaka ni ke yin magana da kowa ma ba ma wa'inda ni ke sana'a da su kawai ba. Eh, sai dai in sun zo subba da nuna mani iskanci ba su tura mun kuɗina akan lokaci, sai a ɗan canza musu suma aƙi tura musu aiki akan lokaci. In sun gyaru ni ma in gyaru.

Eh to gaskiya, indai maganan sasanta rigimane a gun aiki sai munji me ya kawo rigima tun farko. Muga wane ne ke da gaskiya da wane ne ke da laifi. In kuma aka gano me gaskiyan da me laifi, sai a ce shi mai laifi ya ba ma mai gaskiya hakuri sannan kai ya ƙara yi ko za a ci taran shi. In kuma ya kasance babu mai laifi kuma da mai gaskiya a cikinsu, sai a yi ƙoƙari a sasanta su saboda zamantakewa na yau da gobe.

A'a, gaskiya ba na tafiya da sauri in ba wai ina da uzuri bane mai ƙarfi. Tunda in ina tafiya da sauri, ƙafana ya ka ɗan ɗau datti yayi ƙura baje-baje da abin bakyau in gani. So na fi tafiya a hankali in kai inda nake so in je. Amma in ya kama dole sai nayi tafiya da sauri, makanyi ƙoƙari man gama yin tafiya da sauri.

Eh, gaskiya lokacin da nike zuwa gun aiki da karfe bayan azahar nike hutawa wato bayan karfe ɗaya kenan. Daga karfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi ko karfe biyu zuwa karfe biyu kenan awa ɗaya ne hutun dama da ake bamu. Amma ya danganta daga aikin da nike dan ina da aiki da yawa ina gama cin abinci nike komawa gun aiki ban damuwa da wani hutu da ba wai zai yi amfani na wane ba.

Eh to gaskiya bazan iya kimanta iya inda zan taka da wani lokaci ma, inda nake takawa yana da matuƙar nisa. Don lokaci lokacin da nake makaranta sai in zagaya makarantar arana kila ya kai sau biyar. So in nace zan kimanta wannan tafiyar da nayi a lokacin nan gaskiya zai kai kamar mail ɗaya kenan. Eh amma dai yanzu tafiyar da nake yi, ban wani tafiya sosai saboda in ba wai motsa jiki nake yi ba, bana wani tafiya sosai. Zai iya ya dai kai kamar one kamar mita ɗari biyar kenan.

Eh to ya danganta da me kake jira. In kana neman kuɗi ne, ranar Litinin zai fi ma daɗi. In kuma kaɗa san hutawa ne kana ɗan fita shaƙatawa, Juma'a ne za ka fi so saboda ƙarshen sati ya iso sai kaje inna za ka riƙa hutawa da shaƙatawa. Amma ni gaskiya, in zan zaɓara na, zai zama man Alhamis. Dan na fi son ranar Alhamis, ba hayaniya babba wai an kusa gama aiki ba, kowa yana shirin tafiya, hutu na sati ke nan.

Gaskiya ba kowane lokaci bane nake zama a kan gwiwa. Indai baba ya kasance ina sallah bane, ban zama a kan gwiwa, dambe anjima taɗin zama a kan gwiwa na. Har ƙafan zai fara min tsami. In ji ban iya tafiya inna tashi, sai in rika ji kaman ƙafan ba a jiki na ya ke ba. Ina dai zama amma ba kowane lokaci ba.

Eh to, mu ba waye wannan aiki bane na hayaniya sosai muke yi. Yawanci inna ne aiki da farko, wani yayi aikin kaya ne wanda ake yin nazarin ajikin kaya, ayi baji, ayi su manyan riguna da wannan. So a lokacin in muka je da safe, ba mu tashi daga wurin aikinmu, sai lokacin sallah yayi, mun dawo kuma sai mu ɗau hutun mu na awa ɗaya sai a zo a cigaba da aiki, a tashi ƙarfe shida. Nan kuma inda na zo nayi aiki, inda kawai zane nake yi, ba wani aiki bane da yawa shi ba tunda bani ce lura da na'urar ɗinkin ba. So kawai gwan Zane na nake zaba, in yi ta aikin da ke gabana, sai in fara aiki daga ƙarfe goma zuwa sallah azahar. In muka fito daga sallah azahar, in na ci abinci tunda ba aiki da yawa bane sai in koma aikin. Ban ɗaukan hutu kawai sai in tashi ƙarfe huɗu. Amma yanzu tunda aiki da nake ayyukana ba wani da ke wane bana jadawalan aikin da zanyi ko kuma aikin da aka yi in faɗi wannan aka yi. Kawai aikin da ya samu ne nake yi, in ban da aiki kuma sai in je in yi abin da ke gabana.

Eh, kaman yanda na faɗa muka a can baya. Gaskiya ba kullum nake shara ba. So ɗaya a sati wani lokaci ma sai bayan sati bibbiyu nake shara. Sai naga ɗakin yayi ƙura. Naga ya fara kama da indamutum bai kamata ya zauna ba. Shine nake yin shara. Amma dai ya kamata in zo in canza adon da shaara bayan kwana bibbiyu. Inna ce zan yi shaara kullum ne mantawa nakeyi wallahi. Yanzu shararce tana wahala.

Eh to alhamdulillah in an zo neman shawarar mu agun aiki, mu kan ba da tsokacin mu domin a tabbatar anyi abin da ya kamata, don a samu abin da ake nema. Amma in ba bai an tambayi mu ba ne ba, ba mu ba da tsokacin mu bakinmu. Duk abin da muka saba baki ciki, to mun tabbatar cewan mun san yadda za a yi shi ne, da yanda za a samu abin da ake nema. So gaskiya muna ba da shawara a aiki in an zo an tambaye mu.

Eh to in dai wa za a kirga da falo ba, wa to babban daji. Akwai guda, guda takwas kenan. Tun da safe continue ba safe continue ba kai, JP biyu ne. Eh, dakuna takwas ne a gidan na kwana kenan. Duk kuma za a kirga har da babban falo guda goma kenan, chup chup.

Be gaskiya, in maganan kayan ɗaci ne, na fi so ɗan ajiya dispenser wato abin ruwa jera da TV da kujera da ɗan kafet, sai in saka su bidiyo je na riƙa koya wa in ina so in ɗau huta. Saboda be kamata kana ajiye kayitar da juya ba, ya kamata ka rinƙa hutu tsakanin ayyukan da ka je yi.

Eh to, Alhamdulillah muna musafaha da mutane, musamme ke faruwa a duniya da kuma kar ya kasance muna yi kamar waƴanda basu damu da, waƴanda ke tare da su ba. So gaskiya muna musafaha tare da mutane sosai ma, domin asan mu, in abuyata so, atuna da mu.

Eh toh gaskiya na kan fara aiki daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe huɗu amma wani lokacin in akwai aikin da zan tura da wuri da ake son a yi shi a kai lokaci, na kan fara aiki tun ƙarfe takwas ma.

A'a, gaskiya ba na son ɗakina yayi haske sosai. Naɓu zauna da ɗanduhu, zan wane ya shigo daga waje, kai ya ga abin da ni ce yi a cikin ɗakin. Dan akwai yan sa ido da yawa a duniyan nan, ni kuma ban san yan sa ido kwata-kwata. So gaskiya na fi son ɗakina da ɗanduhu.